Ku gaya mana game da aiki da ku ka taɓa yi. Aikin da na taɓa yi shine nayi aikin kwamfuta kuma na yi aikin koyon takalmi. Na fara aikin koyon takalmi ne tun ina da JS ɗaya ko in ce tun ina ɗan primary biyar na fara aikin koyon takalmi. Kuma na fara koyon aikin takalmi ne a kasuwar unguwar rimi da ke unguwar rimi a garin Kaduna. Kuma na koyin wannan sana'ar ne a cikin ƙasa da shekara ɗaya. Na koyin yanda ake yin sa kuma na fara yin nawa na kaina, har ina ma abokaina kafin daga baya kuma aka zo aka hana ni yi a gida.

Gatanan gatanan ku, ku faɗa yadda tatsuniya take farawa da yadda masu sauraron suke amsawa. Eh to, tatsuniya ta fara da gatanan gatanan ku, sai mu yara muce ta zo mu jita kuma mukan ji tatsuniyan gizo da koki, mukan jin tatsuniyar ehn, musa da raƙumin sa. So du haka dai, hanyoyi ne na ba da labarai da tatsuniyoyi.

Idan za ku ƙirƙira fasaha, waƙa ko fim aka mai zai kasance? Gaskiya idan zan kuyi fasaha, ni na san banda fasaha a harkan waƙa amma harkan fim zan iya bada labarin rayuwata. Nayi fim aka rayuwata tun daga yarinta na, har zuwa lokacin da na girma har zuwa yadda nake a iya yanzu zan iya bada labarin rayuwata gabaki ɗaya.

Wacce waƙa kuka fi so? Waƙar da na fi so ina son waƙar umar M shari. Ina son waƙar bilkisu, sabida waƙar gaskiya yana min daɗi kuma na kan ci kaman na faɗa soyyaya idan ina jin wannan waƙar nan. Don yanzun dai gaskiya bana soyyaya an karya mun zuciyana kala-kala yasa na daina soyyaya. Ammma waƙan M sharif gaskiya suna da daɗi kuma gaskiya idan jin daɗin su.

Ku bamu labarin wata rana da komai ya rikice amma daga ƙarshe ya daidaita. Eh, to akwai ranar da ƙanina yaron yayata ya ɓata lokacin sallah ne, to komai ya rikice ba a ga wannan yaron nan ba. Har aka kwana aka tashi ba a ga wannan yaron nan ba. Sai washe gari ake ji labarin an ɗauke sa an kai shi gidan hakimin da ke unguwar. To a nan ne hankalin kowa sai ya je ya kwanta da aka tabbatar shi ne aka gani.

Yaya kuka koya ajiye kuɗi? Wace hanya ce ta ke muku aiki? Gaskiya ne inda na koya hanyar ajiyar kuɗi shine na shiga adashi. Idan inada budget ɗin nan da wata biyar zan yi aje kuɗi na sai nasan yadda za'a yi na aje kuɗi na ta yadda ba za'a samu matsala ba kuma in naii adashi gaskiya nafi gamsuwa, saboda in lokacin da nake so ne lokacin za'a banikuɗina. Inda dama zan tsara, na san da nake so na ansa kuɗina.

Yaya kuke jin me da zafin rana rani? Gaskiya da rani akan yi zafi amma kuma tun da bature yayi kawo AC wato air conditioner al mukayi to gaskiya muna ɗan rage wannan jin zafin nan idan aka kunna. Inda akwai wuta dai ko akwai solar a gidan mu dai. In dai yana da abunuwan sanyi to sai kaga an zauna lafiya.

Ku faɗa kana da wannan kalmar motsin rai da lokutan da ake fitowa, gaskiya wayyo! Zaka ga an fi amfani da ita ne idan abin na tsiro ko kuma abin al'ajabi ya samu mutum ko kuma amma mutum mutuwa zaka gan mutum yana wayyo Allah na nashi ga uku sai kaga mutum yana ihu idan an mai mutuwa. To, wannan wayyo ɗin, tana ƙarfafa kalma ne da zaka ga mutum ya sanin waye ya mutu ne ko menene ya faru dai, ana yin tane a wani abu mara daɗi da ya faru, bawai abu mai daɗi ba.

B mai lanƙwasa, D mai lanƙwasa da K mai lanƙwasa da Y da Y mai lanƙwasa. Akwai kalmomi ku faɗa game da waɗannan haruffan na musamman na Hausa. Ba mai lanƙwasa ana kiran kamar za ka ce ɓi, ɗa, D mai lanƙwasa shine ake ce kalmomi kamar ɗa, kaga ba a ce da ba ɗa, sai wannan ka, wannan kuma ya, ya yau. Haka dai ake ana amfani da kalmomi irinsu waƴannan.

Kirari yabon mutum da ayyukansa cikin kalmomi masu ƙarfi, ku bayyana yadda yake aiki gaskiya. Kirari yana ƙara sa mutum karsa shi yayi aiki, yanda ya kamata kuma yana ƙara wa mutum yaji shi ya hau sama ko ba sarki ba ne ya ji yaushe a saman doki, ya ji yawo yana karagar wata mulki. Shi kirarin gaskiya ana kiran mutan ne da sunaye, kyawawa kuma akan yabe shi ne ta hanyar wasu siffofi da yake dashi. Wani ma bai da su ba, ama za'a yabe shi. Suka je mutum ya ji wani farin ciki idan ana mai wannan kirari.

Ku gaya mana game da wayarku ta farko. Wayata ta farko na siyeta ne a ƙura Market. Sunan wayar da na fara siya ita ce C2. Nokia ce C2 ita ce wayar da na fara siya da kuɗina. Na tara kuɗi naje ƙura market na sayi wannan wayar nan. Kuma naji daɗin amfani da wannan wayar dan da ita na fara social media wato 2go. Itace social media dana fara yi a rayuwata.

Suya da wasu kalmomin Hausa da suka shiga wasu harsuna, ku faɗa waɗanda kuka sani. Akwai eh to suya kaga kamar idan ana soya nama zakaji yanzu koh a Turanci zakaji suna cewa suya, sabida kalma ce da aka samota daga hausa. Akwai kalma ta ƙuliƙuli, ka ga su ma a Turanci da ana ƙuliƙuli shi ma kalma ce da aka samo ta daga Hausa ana amfani da ita.

Yaya kuke sanin inda mutum ya fito daga maganarsa? To daga maganarsa zaka gane wani hausan akwai fanni kaza, kaman hausan sokena wato hausa sokota, da Kebbi da Zamfara zakaji hausan su nazo inga yanayin harshen su ma zakaji daban yake da 'yan hausan da zakaji na Kano da Kaduna. Haka kuma hausan 'yan Abuja zakaji da banban ci da sauran harshinan 'yan gefe. 'Yan Maiduguri suma inka ji hausan su zaka gane a'a wa'yan nan daga in da suka fito.

Ƙarin maganganu da kuka ji daga bakin kaka ko tsohuwar gidan ku, ku faɗa wadda ba a manta ba. To akwai karin magana kala kala wanda muka ji. Akwai su gaskiya, karin magana wanda na san su na manta su amma dai akwai wanda kakannin basu yi lokacin da muna yara kuma har yanzu muna iya tunansu amma gaskiya na manta wanda na iya tunawa.

Ku bamu labarin wata matsalar na'ura da kuka gyara da kanku ko wadda baku iya ba. Gaskiya matsalar na'ura ni duk abin da aka ce na'ura na kan yi ƙoƙari na gyara da kaina. Idan ba na kasa iyawa ne sai in kai wayana zuwa kasuwa domin a duba a ga me matsalar si a gyara. Na'ura dai kamar wayar kwamfiyuta na ko waya na ɗan de abu dai na software dai wani na kan gyara da kaina ba tare da na je kasuwa ba.

Yaya kuke kashe lokaci a hanya? Gaskiya muna kashe lokaci a hanya ta don ganin cewa maybe, mu, mu, tsa mu je wajen abokanmu ko muje maƙotanmu mu gaisa dasu ko ƴan'uwan mu wanda idan muna tafiya akan hanya. Wani bin kuma in muna son mu kashe lokaci, mu kan yi tafiya kawai ba wai mu hau abin hawa ba. Don kawai dai mu ɓata lokaci kafin mu dawo gida.

Aama na gama da babbar ninga da hula. Ni mutum ne wanda gaskiya na kan so in sa babban riga insa hula, sai dai matsalar ni bani da mota ne, wannan ne ya kamal jiƙa wajen saka manyan kaya a ko da yaushe a cikin rayuwata. Amma dai ni mutum ne gaskiya ma abocin son sa manyan kaya a ko da yaushe. Kuma in nasa babbar riga da hula gaskiya yana yi min kyau kuma ni ma na son yana min kyau idan na sa.

Kano tumbin giwa, kufaɗa game da kirarin, garuruwa da ma'anarsu. Garin Kaduna ana mata laƙani da cibiyar ilimi saboda Kaduna itace centre of learning da kalmar Turanci kuma duk in wani ɗan boko za kaga, yana ɗan Kaduna ne. Kano kuwa ana kiranta tumbin giwane saboda duk wani harkan kasuwanci koda mai kazo anfika, wannan itace ake kira da wannan. Shi kuma Katsina anamai kirari da ta dukku ɗakin gari wato sarki dukku kenan da ya mulki Katsina, yakawo abubuwan cigaba a garin Katsina.

Babu labarin dattawa da ƙananan rediyonsu. Gaskiya dattawan da muka sani da ƙananan rediyonsu akwai kaman mai gidanmu wani dattijo ne wanda ko yaushe in yadawo daga kasuwa ko ya dawo daga gonarsa, to yakan kunna rediyonsa yakan ji labaran duniya. Kuma duk wani tsoho a haka maka taso muka ga sanayi ya ji kuma labaran berekete family shine abin da nasan baba ya keyi in ya dawo daga kasuwa har yayi barcinsa.

Ku gaya mana game da ƙwallon da ake bugawa a unguwa. Gaskiya mu tunda muka taso yara muna buga ƙwallo a ƙofar gidanmu kuma mu kan ji daɗin yadda muke buga ƙwallon nan. Saboda ƙwallon tana sa mu nishaɗi. Idan an dawo daga islamiyya, wani zubin nan ake bugawa. Amma dai ƙwallon ana fara ta ne daga bayan la'asar. To lokacin in muka, sai mun je islamiyya, mun dawo sai a zo a buga wannan ƙwallon nan a buga ku 'yan sama, da yan ƙasa, ku 'yan layin can da 'yan layin mu. Haka dai ake buga wannan ƙwallon kuma muna jin daɗin yadda muke buga ƙwallon a lokacin.

A ganin ku yaya mutane ƙarancin lokaci ya zama tare yake? Gaskiya akwai ƙarancin lokaci wani lokacin idan ba ta nama idan kana abu mai dalili ko kuma kana abu wanda yake da muhimmanci sai ka gan lokaci ya ma kaɗan amma in ba ka da wani abu da kake yi me muhimmanci kuma ba za ka gane lokaci ba na gudu ba a cikin rayuwarka kawai za ka fita daga rayuwarka ne ta yanda ka fara kamar in kana wani abu na kirki ko wani abu mai dalili to zaka nemi lokaci kaga la rasa shi.

Ku bayyana wurin da kuka ɗauki lokaci mai yawa a ciki. Gaskiya wurin da na ɗauka lokaci mai yawa a ciki shine wurin da nake zuwa kallon ƙwallo. Shi ne zaka kama ɓata lokaci kazauna har awa biyu ina kallon wannan ƙwallon nan. To gaskiya nan ne wajen da nake yawan ɓata lokacina sosai, a sosai a cikin rayuwata. Kunimatin nema unguwar kinsan kallon ƙwallon ƙafa a ko da yaushe.

Yaya kuke sanin cewa aiki ya isa haka? Da zarar naji jikina ya canja, to zan san wannan abin da nake yi na gaji kuma ina buƙatar na je na huta. Ce ne wanda nemo da na naga jikina ya fara canjawa, to na san na gaji dayin aikin nam sai muje mu samu na huta don na samu na tsuwa wa rayuwata. Abinci zan ci na daina neman abinci na ci.

Bikin shekara, kokka, fusu yaya ake yi ta? Bikin shekarar da muka fi so ita ce bikin shekarar da akeyi ta Kirsimeti saboda a wannan lokacin ana ba da hutun aiki har sai sabon shekara. Kuma a lokacin kowa yana cikin farin ciki yana jin daɗi. A lokacin kuma gaskiya, akwai hutu. Ko a makaranta ana ba mu hutu a wannan lokacin. Kuma gaskiya muna jin daɗin yadda ake hutun bikin shekara.

Ku bayyana yadda ake girki da manyan tukwane don biki. Gaskiya ana hanyo manyan tukwane don biki a unguwar mu da gidajen mu kuma ana yin abincin wanda ƙosa zai shi, shine abinci aƙalla ga mutane ɗari wanda aka ɗafa shinkafa a cikin wani na mai mai tuwaye aiki shinkafa kaman kala biyu zuwa kala uku dan ganin cewa an ba baƙi kuma an faranta masu rai ta badan abun da su mutane suka yi bikin sun nuna su ta liyafa kuma su watsa shi yi murna.

Me za ku gayawa baƙo daga gaba game da yau. Gaskiya abun da za mu gaya wa baƙo idan yazo gidan mu za mu gaya mai mu zamu karrama shi tsakani da Allah kuma za mu ba shi wajen zama da wajen cin abinci. Dama ance ka girmama baƙon ka na iya kwana uku ne. Don afta don bayan kwana uku kuma sai sai ya nema hanyar nema hanyar abincinsa da kuma wajen kwanansa.

Ba mu labarin wani kuskure da ya zama malami a gari. Gaskiya kuskuren da ya zama malami a gareni lokacin da ina ƙarami bana son yin sallah. Lokacin gaskiya za a je a yi sallah sai mu tafi dangi yanzu mu kallan amma baka baya tun da yawa na farin ci ana ƙona mutane cikin wuta kuma nama farjin da gaskiya zama malami a gari ne kuma ya zama silin salar shiri malamai yadda yayi mala'iyar al'umma in bai banyi sallah ba ban ma jindaɗin rayuwata.

Ku faɗa yadda ranar hutunku ko ƙarshen makonku yake wucewa. Gaskiya ƙarshen makommu yana farawane daga ranar juma'a, bayan an sakko juma'a lokacin nake dawowa daga makaranta bana komawa makaranta, saina fara ƙarshen makoma na misali naje nakan zauna a gida nayi abunda ya dace, nayi karatu, nayi wanki, nayi kallo na gaisheda. Da wanda zan gaisar in kuma ziyarci wa'inda nake so na ziyarta, haka nake yi a hutun ƙarshen mako na.

Ku gaya mana game da aikin koyarwa. Aikin koyarwa aiki ne na sai wanda yake da tattako kuma wanda yake da ƙarfin jini zai iya yin sa. Saboda koyar da ɗalibai ta ajiye ɗalibai sama da goma ko mutane har ɗari a dubu ɗaya ma ka zuana da su kana ba su lecture ko kana koyar da su abu ne wanda gaskiya sai mutum idan yana so a ransa zai iya yi. Abu ne kuma wanda gaskiya akwai lada kuma akwai, akwai aminci a cikin wannan harkar ta koyarwa.

Ranar al'adu a makarantu, ku faɗa game da wannan bikin na nuna al'adu. Ranar al'adu da ake yi a makaranta ana nuna yanda al'adan kowane ƙabila take. Kamar Hausawa suyi shigan su, Fulani za su yi shigan su da kwariya da nono su sa kayan Fulani. Haka yarbawa za su yi shigan su da yarbawa, haka iyamaranci za su yi shigan su da iyamaranci. Haka Shuwa haka dai duk wasu, wasu language zakaga kowa yayi shiga na, na, na yaren su.

Aganinku, yaya yankinku zai kasance cikin shekaru goma? Gaskiya yankinmu zai kasance cikin shekaru goma idan ansamu shugabanni adalai kuma masu kishin ƙasa to gaskiya yankinmu zai zama kaman irin yankin ƙasashen Turai ne za'a samu cigaba kuma za'a samu wuta tsayaye aƙalla za'a dinga samun wuta ta awa ashirin da biyu zuwa ashirin da huɗu a kowace rana.

Ki gaya mana game da dabbobin gida. Dabbobin gida da muke da su muna da kaji, muna da raguna, muna da zakaru da muke kiwo ko muna da kifaye da ake kiwo. Dabbobin gida dai suna da raguna, tinkiya, tamakai, bursurunsune ake kiwon nansu a gida kuma a gidanmu dai gaskiya muna da ɗan akuya guda ɗaya, muna da rago guda ɗaya sa'annan kuma muna da kaji da muke kiwon su. Akwai masu ƙwai akwai kuma wanda ba masu ƙwai ba da muke kiwon nansu.

Ranar haihuwa ko taron murnar dattijo, yayayi ake yi a wurinku. Eh, bikin ranar haihuwa ana yin shi ne a yanka cake kuma watan abokai da ƴan uwa su zo ayi murna. Wasu ma akan yi bikin kaman liyapa kaman yadda ake bikin aure, za ka kowa yazo dangi da abokai da ƙawaye an zo ana taya mutum murna na shekarar wani shekarun da yayi a cikin rayuwar sa sa. Amma dai ni bana celebrating wannan birthday ɗin ko kuma ni bana ma murnar gaskiya wa'inan ranakun gaskiya saboda ina ganin ai an rage wani shekara ne acikin shekarun da Allah ya ba ni da zan yi a duniya.

In ka tashi ta sa da yadda tafiya zuwa wani gari take farawa. Kukwatan tasha da yadda tafiyar zuwa wani gari take farawa. Eh to a tasha ne za ka samu motocin duk garin da kake so ka je. Kaman yanzu idan ina so in yi Kano, Abuja, Maiduguri ko Legas akwai motocin su da ake da su ko ina akwai ɓarinsu kuma yanayin kuɗin tafiyar su yake. Inma saƙo za kai su ma akwai tsarin kam suna ba da sakkonni.

Kuma muna fara da ziyartar ƙauye ko ga iyayenku. Eh muna zuwa a lokacin da da in muka yi hutun first term a makaranta, wato hutun da ake yi na Disamba. So mukan tafi ƙauyen mu, nan muke zuwa mu je muyi hutun Kirsimeti. Dukkan mu da mu da babanmu da mamanmu za a kwaso jiki, duka a tafi ƙauye ace a ga kakanninmu kuma babanmu sai su kai iyayensu, to anan ne hutun da ake zuwa aje. Kuma hutu da ma da ake ba da wa mai tsawo. Kuma hutu ne da yake kai awa, da yake kai wata biyu. So ana, muna jin daɗin wannan hutun kuma muna farin ciki idan muka je ƙauyuka mu je mu ga yanda ake noma da sauransu.

Aganinku yaya kiran video yake? Ƙirar bidiyo zaka ga mutum ne shi ma zai gan ka a lokacin kuma a duk abinda kake a lokaci ɗaya, wato kamar live kira kenan wanda zai gan ka a lokaci ɗaya, kaima ka ganshi kuma kuyi musayan kalamai. Shi yana inda yake, kai ma kana inda kake. Wannan abu ne fasaha ce mai kyau da turawa suka kawo ta kuma na jinadu wannan fasaha.

Ku gaya mana game da hanyar da kuka fi sani. Hanyar da muka fi sani, ni na san hanyar da, inda yana na san hanyar da zan dawo gidanmu. Hanyar gidanmu ita ce hanyar da na fi sani a ko ina kuma a kowane gari nake, na san hanyar da zan bi yo na dawo gidanmu. To ba hanyar da na fi sani sama da hanyar gidanmu. Ko daga ina nake ko bacci nake in ka ce min in dawo gida, zan fi san hanyar da zan dawo gidanmu.

Ku gaya mana game da ganyayyen da ake amfani da su wajen magani. Ku gaya yanda ake amfani da. Akwai ganyen su ɗorayi ɗorayi da ake amfani da su, akwai ganyen su sabala, akwai ganyen ayaba, itace ne da take awo take fitowa a bayan gida to ana amfani da su wajen yin magunguna. Yawanci duk maganin da ake amfani da su yawanci daga ganyayyaki ne kamar su maganin maleriya daga wata bishiya da ake kiranta da cinƙona.

Yaya kuke bikin ranar haihuwa? Ana bikin ranar haihuwa ne idan duk ta zagayo a kowace shekara ana amfani da kek don ganin cewa ana anyi wannan murnar nan, ana yanka kek ne wajan murna zagayowar haihuwar matar. Akan yi kuma de yar liyafa ko a dafa abinci, a kira abokai da ƙawaye don su zo wajen wannan liyafar nan ta baddi.

Fura da nono, ku bamu labarin wannan abin sha da al'adarsa. Fura da nono ne akan samu nono ne daga, daga, daga nonon shanaye anan ake samu kuma fulani ne yawanci suke tatsuwa. Dama sune suke amfani da shanaye. Sune za ka gan su suke da shanaye a ko'ina a gidansu, sai su tatso kuma su dafa su ci su sa ƙanƙara suna sayarwa da mutane. Fura kuma sukan yi da ham, sukan dafa shine daga gigiyon.

Ku gaya mana game da zuwa ƙauyenku. Gaskiya ni mutum ne wanda nake son zuwa ƙauye kuma inada jin daɗin in naje ƙauyenmu sabida inda ake tarban mu ake nuna mana ana son mu da kuma ƙauna. Dan in muka je ƙauyen mu zaka gani ƴan uwan mu da abokan arziki zakaga su ke siya mana abubuwan da yakamata ba tare da munyi amfani da kuɗaɗen mu ba. Zaka ga kowa dai sai suna son yayyin mu da kuma ƙannen mu.